Kana rubuta kashe-kashen kuɗin aiki, kana rubuta kashe kashen kuɗin aiki, kana rubuta kashe kashen kuɗin aiki? Eh, tabbas ni ma'abocin rubuta kashe-kashen kuɗin aiki ne, sabida komai yafi tsari idan ka yi shi a rubuce sabida gudun kar a samu matsala.

Yaya kake jurewa zafi? Yaya kake jurewa zafi? Yaya kake jurewa zafi? Gaskiya ni bana jurewa zafi, saboda jikina baya son zafi ko kaɗan. Na fi mu'amala da sanyi, saboda sanyi ne nake iya jurewa amma a zafi bana iya jurewa. Ko da yaushe sai na nema abin da zan sa don in kare saniyina zafi.

Kana fi son kofi ko shayi? Kana fi son kofi ko shayi? Kana fi son kofi ko shayi? Kana fi son kofi ko shayi? Na fi son shayi akan kofi. Saboda kofi, in na sha kofi sai idan zan aiki ne idan bana son in yi barci sai nake shan kofi. Amma shayi a ko da yaushe ina shan shayi saboda ina jin daɗin shan shayi.

Kana yin motsa jiki kullum? Kana yin motsa jiki kullum? Kana yin motsa jiki kullum? Kana yin motsa jiki kullum? Eh, ina yin motsa jiki kullum, sabida motsa jiki yana da matuƙar amfani a jiki. Yana gina jikin mutum sabida kada yayi ciwo ko kar ya samu wasu taɓuwa a jikin shi.

Kana raba abincinku da mutane? Kana raba abincinku da mutane? Kana raba abincinku da mutane? Eh, ya danganta da mutanen da suka zo mu ci abinci. Idan abokaina ne ba na raba abinci, ina sawa ne mu ci tare da su. Amma idan waɗanda ban san su ba ne, ina raba abincin saboda in samu in ci abinci na cikin natsuwa.

Yaya kake bikin ranar haihuwar ku? Yaya kake bikin ranar haihuwar ku? Yaya kake bikin ranar haihuwar ku? Ina yin bikin ranar haihuwarmu ne ta hanya mabambanta. Idan shekarar ta zagayomin ina da kuɗi sosai, ina tara yan uwa da abokan arziki a ci a sha don a taya ni murnar zagayowar haihuwana. In kuma ban da kuɗi sosai, to ba na yin bikin.